Sauyawa Yaya yanayin yankin ku yake sauyawa daga wata zuwa wata? Wani lokacin yana sauyawa zuwa rana mai zafi, wani lokacin kuma a yi ruwa, wani lokacin kuma a yi sanyi. Haka lokutan suke sassauyawa.

Fatan alheri da albarkar manya wace daraja suke da ita a ganin ku? Gaskiya, fatan alheri da kuke tunawa. A gaskiya ina alfahari da mahaifiyata domin koda abu ƙanƙani na ba ta, za ta yi ta min addu'o'i kala kala. Haka ma ga tsofaffi, in na ba su abu, za su yi ta godiya. Suna jin daɗi gaskiya ni ma ina jin daɗin irin addu'o'in da tsofaffi da iyaye na suke min domin albarkar su.

Ku bayyana wurin da kuka kwana, hutun tun ƙuruciya. To ni dai lokacin ina ƙarama yarinya, in akwai kakata to ina zuwa wajen ta hutu. To in dare yayi za a ce mun, da yake bayan mangariba nake bacci, za a ce in je in kwanta sai na ƙi, sai in ce ni ba bacci nake yi ba sai in kwanta a gida. Har bacci ya ɗauke ni sai a ce kin gani in dai kika kwanta a nan bacci za ki yi, sai in ce a'a ni ba bacci nake ba domin bana son na rabu da ita.

Ka, kana jin kuzari da safe ko da yamma? Gaskiya na fi kuzari da yamma domin lokacin na gama komai nawa bani da wani aiki kwata-kwata. Amma da safe abubuwa suna mun yawa. Ga aikin aikace-aikacen yara sannan ga sharan gida ga abubuwa de da dama amma da yamma ba ni da aiki.

Mu ke gani tsakanin tsarar yau da tsarar iyayen ku? Banbancin shi ne, iyayenmu su na da ne, sannan su komai nasu suna tattalawa. Saɓanin mu yanzu yara ne komai so muke yi ai mana. Kuma da abun da muka gani muna so, da wani lokacin iyayenmu suna iya bakin ƙoƙarinmu akan su ga sun faranta mana. Mu kuma wani lokacin ba ma gani.

Karo na ƙarshe da kuka daɗe ba tare da waya ba. Gaskiya yau na daɗe ba tare da waya ba a hannuna. Don safe ban kunna intanet ba sai yanzu. Wuraren ƙarfe biyu da rabi na kunna wayata, domin na yi.

Ya mana game da kiwon dabbobi, ni ina kiwon kaji ne. A gida, kuma da safe in garin Allah ya waye. Ina zuwa na duba lafiyan dabbobi na. Sannan na basu abinci, na basu ruwa. Sannan na share wurin da suke zama domin basu tsaftataccen muhalli. A kullum ina yin haka ko da yaushe.

Wacce shawara za ku ba matashi da zai koma birni ya fara daga ina? Matashi da zai koma birni, yakamata ace ya zo da ɗan guzirin shi. Kaman albasa, tunnda kaman birni ana buƙatar su irin su barkono haka domin ya dogara da kanshi.

Idan za ku iya ba wa kanku, kanku na yarinta shawara, me za ku ce? A gaskiya zan ba da shawarar ka dage ka yi karatu tun da ƙuruciyarka, sannan ka dage ka koyi sana'ar hannu tun da ƙuruciyarka, domin ilimi yana da matuƙar amfani kuma yana taka muhimmiyar rawa a kan sana'o'in hannu, domin sai da ilimi kome yake tafiya. In baka da ilimi?

Ku ba mu, ku ba mu labarin sayan abinci da yawa kamar buhun shinkafa ko na masara dana gida. Sayan buhun abinci yana sa matuƙar amfani kamar gero kondaya saboda in kana da iyali dayawa inba buhun ka siya ba bazakaga aukin saba saboda iyalan da kake da su da kuma dangi. Gaskiya siyan buhun abinci yana da matuƙar amfani domin ko baƙi ka yi ba za ka yi shakka zuwan su ba ko mun yawon su amma in aunowa ka ke yi, za ka ga kamar an takura muka ne.

Ai mana game da alkaki da abincin zaki. Alkaki ana yin shi ne a yayin da ake aurarwa, domin a kai mace dashi gida ɗakin mijinta. Ana yawanci mu a ƙasar Hausa ana yawan yin alkaki ne in za'a aurar da 'ya. Za'a samu alkama, a kai sirfanta sannan a kwaɓa ta, a sa zuma ko mangyaɗa ko nono sai a kwaɓa su. Sa'annan a barshi ya wuni sai a samu abu ana mulmulashi, a ƙarshe dai za a soya shi sai ana tsambulashi a cikin siga. Wannan shine alkaki.

Ku ba mu labarin wani shagali mai daɗi da kuka halarta. Kwanan nan, ai gwamnin halarci maulidi a murtala square da mu akayi murnan zagayowar haihuwan fiyayyen halitta. Mun yi aski da mun daina tafiya, kuma mun yi alkawari da wannan baki.